Kana iya jefa dutse nisa? Eh ina iya jefa dutse nisa. Kafada na kuma yana da ƙarfi sosai domin na saba jefe dutse tun ina yaro. Kuma in na jefa dutse nakan iya jefa dutse har zuwa mita ɗari biyar. So duk lokacin da na jefa dutse lokacin har muna yara muna jefa dutse. In mun jefa dutse.

Tambaya wane yanayin ɗaki kake fi so? To wannan tambayan dai akwai ɗakuna iri-iri kuma yawancin ɗakuna da na fi so, na fi son ɗakuna wanda yake da bayi nashi shi kaɗai. Na son ɗaki kuma wanda yake shi kai kaɗai za ka zauna a ciki ba tare da wanda ya san me kake yi a ciki ba ko kuma ba tare da wanda zai dame ka ba ko kuma suruta cikin gidajen mutane ya dame ka ba. Irin ɗakunan da na fi so ke nan. Domin irin ɗakin nan suna da rufa asiri kuma suna da ƙarin mutunci.

Tambaya kana zuwa wurare da wuri ko a daga ko daga baya? A'a ina son zuwa wurare da wuri. Ni nama fi so in je guri da wuri inda zan iya samu inji maganganu da ya kamata in ji kuma in samu zarafin gane abun da ya kamata in gane. Zuwa wuri da latti ba shi da kyau ai dama shi yasa lokacin aka sa lokacin da za ka je wuri. So zuwa wuri wurare da wuri yana da kyau sosai. Za ka iya samun abubuwa da yawa da ya kamata ka sani ko samu kuma za ka samu fahimta abin da ya kamata ka fahimta duk abin da za a koyar da kai.

Tambaya take wai yaya kake gaishewa mutane to ai gaisuwa kuma da ake magana yanzu za ka iya ce ina kwana, watan ana nufi cewa in ka tashi da safe kuma ina ini yana iya zama na cewa da rana kenan. Da rana zaka iya cema mutum ina ini ko kuma zaka iya wuce kace ma mutum sannu shima gaisuwane amma dai da safe dole ka ce ma mutum wai ina kwana, sai shi kuma an sa maka da cewa lafiya.

Menene mahimmanci mafi a kasuwanci? Eh, a kasuwanci kuma ba abin da yafi samun riba mai kyau a kasuwanci ai. Duk sana'an da zaka yi ko kasuwancin da zaka yi, manufanka shine ka samu riba domin ka biya wa kanka bukata ko ba haka ba. So menene manuf-- mafi muhimmanci, mafi muhimmanci shine ka samu riba akan abin da ka kawo kasuwa, ka kaso domin ka sayar kai ma ka samu kuɗi, ka biya wa kanka bukata. Shine abin da yafi muhimmanci gaba ki ɗaya a kasuwanci.

Ni ban da wa tambayan ta ce wani gudu na fanka kake yi fisu. Ni bani da wani guduwa danafi son duka gudan ma gabaki ɗaya nake so wallahi talahi. Duk wani gudu da kake magana da ko guduwan tsere ko na jifa ko na mene ne duka ina son shi. Sabili da dukka mamu zaya zai taimakeka, ka motsa jiki ko kuma zai taimake ka ta wurin tsira daga wani abu da ya kamata ya same ka.

Tambaya wai ake, kana fi son zama a kujera ko taburma? Na fi son zama a taburma wallahi tallahi. Domin zama a taburma za ka iya naɗe ƙafanka, za ka iya zauna ka huta kuma ba tare da ka dami kanka ba ko ka damu wani kuma za ka iya mike ƙafanka. Za ka ma iya ci abinci a zaune ba tare da kawo ba ma kanka wahala ba. Zama a taburma yana iya taimaka in ka naɗe ƙafanka za ka iya zauna bayan ka kuma zai samu ya mike da kyau. Amma kana zama a kujera, za ka iya faɗi daga zaman kujera kuma ba cim ma ba za ka in ba faɗiwa za ka yi daga zaman kujera ba. Za ka iya zauna ka duba cewa ai bayan ka ma ba ka zauna da kyau ba domin bayan ka ma za ka ɓare samu matsala. Amma zama zaman taburma tin lokaci da akayi duniya ai damon a kasa ake zama babu kujira. So zaman taburma ma ya fi kowane irin zama jin daɗi. A bangare na ke nan.

Ka fi so ka kayan zaki ko gishiri? Na fi so kayan zaki ko gishiri? Na fi son kayan gishiri. Kayan zaki ba shi da kyau, yana kawo illa ga jiki. Ga masu ciwon siga kuma basason gishiri, basa son gishiri basason siga sosai amma gishiri na gyara jiki, yana saka su suka ƙarfi, yana sa haƙora ƙarfi kuma. Amma siga kuma yana ɓata jiki kuma yana kawo ɓaci ga fatan mutum. So siga na da illa sosai a jiki.

Wani wasa kake so yi? Tambaya aka yi mini. Wasan ƙwallon ƙafa nafi so domin yana taimake mutum-mutum ya motsa jiki, bacin kuma yana taimake mutum ya motsa jiki, yana haɗa zumunci kuma. Domin ta wurin wasan kallon kwallon ƙafa duniya gaba ki ɗaya takan zo da wani karkashin lema da ake kiranta FIFA. Watan, wata ne na ƙwallon ƙafa da ana yi duk duniya gaba kiɗiya domin yada zumunci. So wasan ƙwallon ƙafa na yana da matuƙar amfani sosai.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da bala'in ƙarfi sosai domin ni nayi koyarwa sosai kuma bacin nayi koyarwa kuma sosai. Ni namiji ne kuma ina da matuƙar ƙarfi sosai. Idan lokacin da na ƙora murya ko kuma na yi ihu akan ji ni daga wuri mai nisa sosai. So muryana yana da ƙarfi sosai.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota. Na fara tuƙin mota shekarun baya data wuce 2012. Na fara tuƙa mota. Motan kuma da na fara iya tuƙawa ana kiranta Audi 80. Lokacin shekara ta 1980. Wannan motan Audi da aka yi ta a kanta na fara iya tuƙa mota sosai na ƙware. Amma farin rike steering na mota dina na farko akan wannan Toyota Camry ne na fara tuƙa mota. Asali na fara koyon mota amma ƙwarewa na ƙware a wurin Audi 80. A wurin na ƙware tuƙin mota sosai.

Kwarai kuwa ina yin waka cikin zuciya. Waka cikin zuciya tana da muhimmanci sosai akwai wani lokaci da waka tayi maka dadi amma bisa ga wurin da kake baza ka iya yin waka acikin jama'a hakana ma imma ba za ka iya a ci a cikin jama'a a ji ka kuma. An ce waka a cikin zuciya tana da daɗin yi saboda da ko ka yi kuskure, ba mai gane shi wa ka yi kuskure kuma ba mai sani kai kaɗai ka sani. Amma dai waka a cikin zuciya tana da daɗi sosai kuma waja a cikin zuciya yana faranta ma mutum rai, yana ba ma mutum kwanciyar hankali kuma yana ba ma mutum natsuwa sosai. Saboda da haka ai tana da kyau sosai mutum ya dinga waka a cikin zuciya. In ka yi waka a cikin zuciya, ba wanda ya san abin da ka wakan da kake yi amma kuma daɗin wakan da kake yi kuma wani abu mai muhimmanci shi ne za ka iya sa wannan abun nan, na'urar nan da ake kiranta earbuds a cikin kundun ka. In ka sa shi ta kuma ba sai ka dinga waka mutane suna jin ka ba. Za ka iya yin dangayinta cikin zuciyan ka, kana jin daɗi kuma kana cikin nishaɗi kuma kana cikin kwanciyar hankali ba tare da sai ka ja ma kanka kallon jama'a ba, ba tare da kuma sai ka ja ma kanka hayaniya ba daga jama'a. Domin akwai wuraren da za ka iya shiga, ba lalle za ka samu zarafi ka dinga waka a cikin mutane ba. Sai mutane su koma su za su kalla ka kamar mahaukaci ai in ka ci za ka yi wannan a cikin jama'a.

Wane launi ne ka ke ka ke fi so? Ni ina son kusan kowane launi. Launi da in ladi ba ta saba doka ba ko kuma launi kuma in ladi ba ta nuna cewa launi ibilis ba ne ko launi shaidani ba ne. Amma da in launi tana da kyau ko ta nuna ƙurja ko ta nuna abu wanda zai faranta maka ciki ko ta nuna abu da zai ɗaukaka Allah to ina son irin wannan launi ɗin.

Lokacin da na farka da safe, abin da nake yi, na farko shine yawancin lokaci nakan yi addu'a da safe in gode wa Allah da ya tashe ni da rai da safe. Ba cin haka nan kuma nakan gyara gado na, in na gyara gado na, na gama gyara gado na sai in shiga in je in wanke bakina. Na gama wanke baki ina kuma sai in samu in yi wanka. Bayancin nayi wanka, na dawo kuma dole ne in gyara ɗaki kamar in yi shara. Haka yana da kyau domin inda zaka zauna ya kamata ka bar shi da tsafta sosai. So, in na gyara ɗaki ina, bacin na gyara ɗaki ina nayi shara, ko ina ta gyaru mun, sannan in koma in nima abincin da zan ci da safe, to, a wurin abinci da zan ci da safe, na samu abinci da zan ci da safe. Bayan na ci na ƙoshi, nakan ɗan zauna in ɗan huta kaɗan kafin in kama hanya zuwa wurin aiki ko kuma zuwa makaranta ko kuma bacin zuwa makaranta, bayan na ci abinci, wani lokaci ka san kakan ji jikinka yakan mutu wani lokaci, in ka ci abinci mai nauyi sosai, wanda bature yakan kira shi carbohydrate. Ina fata kun fahimta. So irin wannan abincin yana da nauyi sosai, duk lokacin da ka ci shi zaka ji cikinka yayi maka nauyi. So, lokacin da cikin ka na ƙokarin niƙa wannan abincin, zaka tarar da cewa yana amfani da ƙarfi sosai daga cikin jikinka, kuma zai dinga saka kaso ka yi bacci. Sabili da haka, in na tashi da safe nakan tabbatar da safe dai na samu abinci, na safe amma ba mai ƙarfi ba sosai, wanda zai dame ni ba abinci mai nauyi ba.

Tabbas, tambayar ta ce kana iya bada baƙon kwanci. Tabbas muna, mutum na iya bada bakonci. Kowa ma baƙo ne a duniyan nan. Duk inda ka je kai baƙo ne. Inda ka je inda ba ka taɓa kwana ba kuma ba ka taɓa zauna ba, ka waye gari a wurin kai baƙo ne. Kai ko cikin ɗakin maƙwabtan ka ne ka shiga cikin gidan maƙwabtan ka ne, ai kai baƙo ne. Dole ne ka bada domin kaima gobe in ka nema ka samu. In ba ka bada ba gobe kai mama in ka je bakonci ai ba za a baka ba. To kana iya bada bakonci, yana da kyau sosai domin kai mama in ka je gidan wani a matsayin baƙo, a tabbatar maka da cewa bakoncin ka an tabbatar maka da alheri.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Yawancin lokaci a mako mukan yi taro sau uku a ma-- a kowane mako. Kowane mako wato ana nufi kowane sati kenan muka yin taro sau uku a kammala ran Asabar da safe ko kuma ran Asabar da yamma akan kammala mako. So kowane sati, a kowane sati mukanyi taro sau uku ko kuma wani lokaci sau biyu. Yanada ƙyau haka domin a tattauna abubuwa daya kamata a tattauna kuma asan abubuwa da ta baya ya kamata a riga an rubuta. Burine da ake so a cimma. Sabilida in ba'a dinga rike mako ba ko kuma an dinga taruwannan ba akwai abubuwa da yawa da ake so ko kuma manufa da akeso da baza'a iya yibam. So in an hana taruwa kowane mako yana taimakawa domin a san inda aka kai, domin a san inda akeso a tafi, domin a san kuma menene yake nan a kasa. So yawan taruwa a mako yana da kyau. Inda son samu ne kowane mako ko kuma kowane sati a dinga taruwa sau uku zuwa sau huɗu yana da ƙyau amma in taron yayi yawa kuma mutane zasu gan ko kuma jama'a zasu ga an takure musu.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ko wani lokaci nake tsarkake gidanmu. A safe nakan tsarkake gidanmu, gidanmu, da rana nakan tsarkake gidanmu, da yamma kuma nakan tsarkake gidanmu. Sabili da kaso uku nake sarkake gidanmu a kowane rana.

Tambaya ta ce kana zuwa gidan fim. Ina zuwa gidan fim sosai domin yawancin lokaci kallo ma kana kallo kai kaɗai a cikin ɗaki ai babu daɗi. So yawancin lokaci zuwa gidan fim yana da kyau. Za ka iya je da abokanan ka ko kuma za ka iya zuwa da matar ka ko kuma za ka iya zuwa da budurwar ka. Za ku iya kalla kuma ku yi taɗi ku dawo. Yana da kyau haka domin za ka haɗu da mutane da yawa a wurin inda ba ka fahimta ba ma wani zai ganar da kai.

Na fi son fensir fiye da alƙalami domin fensir yana da alakar yi amfani da shi, yana da sauki sosai. Yi amfani da fensir za ka iya goge kuskurenka. Kaga amma yin amfani da alƙalami in ka yi kuskure yana da wuyan gogewa. Amma daga fensir, yi amfani da fensir yanzu nan da nan za ka iya goge kuma akwai fensir iri-iri kala kala da za ka iya amfani da shi. Wannan na da kyau.

Wane launi ne dangoginku suke? Akwai launi shuɗu-shuɗu da yawa ko ba haka ba. Akwai fari, akwai baƙi, akwai ja, akwai launin kamfanoni da yawa da in su zo wucewa kamar su Indomie haka sukan zo launin bayan gidanku su zo su gyara muku su sa muku wannan launi. Amma wannan gyaran da suke yi muku sai su sa muku wannan launi ta wurin yin aikinsu ne suke yi. So launin tsan launi ya danganta abin da kake so ka sa a cikin gidanka.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Ina son duka. Amma in ka ce in zaba zan ce maka na fi zabar shinkafa. Domin shinkafa na da bashi da wuyan dafawa kuma bacar ba shi da wuyan dafawa. Nan da nan ya dafu kuma shinkafa za ka iya cin shinkafa da abubuwa daban daban. Za ka iya dafa shinkafa shi ƙadai haka, za ka iya dafa shinkafa da miya ko kuma za ka iya dafa shinkafa zalla kaci haka kuma bacin haka nan kusan kowa na cin shinkafa a duniya. Ko kai farin fata ne ko kai baƙin fata ne, kowa na kusan mutane na duniya gabaki ɗaya suna cin shinkafa. Amma tuwo kuma cin tuwo, ayi tuwo shi karan kan shi, abinci ne ta arewa ko kuma ta nan ɓangaren ta Afirka, a nan gurin muke cin tuwo sosai. So abinci ne ta arewacin Najeriya sosai. Ka gan ba ko'ina bane ake ci. Tuwo kuma yana da bala'in nauyi kuma in ka ci da safe yakan saka bacci. Amma shinkafa ko wane lokaci za ka iya ci kuma kuɗin da ka je za a iya ba ka.

Yaya kake kare kanka da kanku daga sauro? Akwai abun da muke kira a turance wato "mosquito net", wani abu ne da ake sawa a gado, da za ka sa a saman gadonka ka shiga ciki ka kwanta ba tare da sauro ya taɓa ka ba. Ko kuma akwai tulare da ake ƙonawa a cikin ɗaki da za ka sa wuta. Tularen wuta ne amma sauro ba sa san shi, sai ka sa shi. In ka sa shi ka kulle cikin ɗakin, ka fita kuma bayan ka dawo can anjima, ya riga ya gama duk sauron da suke cikin ɗaki sun riga sun mutu, sai kai kuma ka shiga ka samu guri ka yi baccinka.

Kana duba daftarin kuɗi? Tabbas ina duba daftarin kuɗi. In baka duba daftarin kuɗi ba, ai za a iya baka kuɗin da bai da kyau. Za a iya baka kuɗin da wanda ba mai kyau bane ko kuma ba daga banki bane ya fito. Wayan su ne kawai suka zauna suka ƙera kuɗi marasa kyau. Amma a duba daftarin kuɗi zai nuna maka cewa wannan kuɗin da kake riƙe da shi mai kyau ne kuma daga bankin tarayya ne ya fito. Zaka iya kashe shi ba tare da fargaba ba kuma ba tare da jin tsoro kuma hatsari da cewa wani zai iya zo ya tinkare ka ba.

Kana cire takalma a gida? Tabbas ina cire takalma a gida domin in ba ka cire takalma a gida ba za ka shiga da ƙura. Cire takalmanka a gida wajib ne tun ba a nan yankin Nijeriya ba. Domin yanayin kasa da muke da shi ba da ka iya shiga cikin gida da takalmi ba, ko kuma da takalma ba. Shiga gida da takalma za ka dinga shara kuma za ka shigo wa kanka da datti. In ka shigo wa kanka da datti, ka gan ka kara ma kanka aiki, aiki ta fannin gyara ɗaki.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum sabili da ɓarayi. In ba ka kulle ƙofanka ba wani zai iya shiga ya yi ma sata. Wani zai iya shiga ya kwashe ma arziƙinka. Wani zai iya shiga ya yi maka mugunta. Wani zai iya shiga ya ɗauka maka dukiyanka. Wani zai iya shiga kuma ya ɗauka abin da bai kamata ba ko kuma wani zai iya shiga ya ajiye ma guba a cikin aiki. Sabili da haka kullum ne nake kulle ƙofa ina. Bana barin ƙofa ɗina a buɗe domin sata. Akwai ɓarayi da yawa a gari.

Me kake ci a wurin aiki? Yawancin lokaci a wurin aiki ina cin shinkafa ne da wake a wurin aiki amma sai can da rana lokacin da in an bamu hutawa na rana zuwa misalin karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana. Akan dan bamu lokaci kaje ka huta kuma ka nemi abunda zakaci. Wani lokaci kuma mukan samu abin da ake kira noodles watan taliya kenan shine muke samu da rana mu ci amma wannan kuma baya zaman ciki. Akwai kuma abin da ake kira Kowa da zaka samu ruwa na gora kasha ka hada da abinci kaci. Wani lokaci kuma in baka da kuɗi dole ka nema kaman masara haka ka ci ko kuma in akwai tuwo ko kuma waina zaka iya siya ka ci.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To, lokacin da nake ji da damuwa, na kan yi addu'a ne. Domin ni na san littafi Mai Tsarki ya gaya min cewa yawan damuwa ba ta kawo samuwa. Kuma littafi Mai Tsarki ya ce waye ne zai iya canja kalan kanshi, oh, ya ce waye ne zai iya canja kalan kanshi ko kuma ya sa kanshi ne ya yi girma ta wurin damuwa. Lokacin da ina ji da damuwa, na kan zauna in yi tunani kuma in yi addu'a Allah ya taimake ni fito daga cikin damuwan nan.

Sasanta rikici a wurin aiki ai kakan kira wanda sukayi wa juna laifi ka zauna da su. Sannan ka samu kowa ya bayyana maka me ya faru. Bayan wani ya bayyana maka ga abin da ya faru, ka je ka samu ɗayan ka same shi. Bayan ka same shi, shi ma ya yi maka bayani abin da ya faru. A ciki abubuwan da suka yi maka bayani saika kira su, su biyu ka sasu suyi magana kuma ku sulhunta ta yin haka zai taimake ka ka hana rikici a wurin aiki. In ba haka kira su ka zauna da su ba, rikici a cikin aiki yakan iya wuce har yanayin wurin kuma ya shiga wani yanayi da bai kamata ba.

Wayarka na cika ajiya? Wayarka na cika ajiya? Eh, wayana yakan cika ajiya gaskiya. Ko wani lokaci ina aje ajiya, nakan zo in ga wayana inda ya kamata, ko kuma ina ajiye shi da inda na kai nakan dawo in same ta inda na aje ta ba tare da wani ya taɓa mun ba. So amsana shine eh.

Kana fison zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni. Zama a birni yana zuwa da abubuwa da yawa da za ka ji daɗi. Akwai wutar lantarki, akwai ruwa, akwai makarantu, akwai asibitoci daban-daban, akwai hanyoyi masu kyau a birni. Ƙauye kuma ai zama a ƙauye babu abubuwan nan. Sabili da haka, na fi so in zauna a birni.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Yawanci ina amfani da namu na nan na Nigeriya ne nake amfani da shi. A nan Nigeriya dinmu akwai gidajen rediyo na labarai sosai wanda ake kiran shi Local FM ko Supreme ne muke kiran shi a nan gurin. Na fi amfani da shi domin akwai waƙe-waƙe da suke yi sosai na zamani. Ba cikin haka nan kuma akwai labarai da za ka samu daga wuraren.

Kana fiki cin tufafi tabbas eh, ina fikincin tufafi sosai. Ina da tufafi iri iri akwai tufafi wanda zaka sa da muke kiranshi a hausance wato kaftan. Akwai tufafi da muke kira babban riga. Akwai tufafin da zaka sa na zuwa makaranta ne, akwai tufafin da zaka sa na zuwa wurin kollo ne, akwai tufafin da zaka sa na zuwa wurin dambe, akwai tufafin ma da zaka sa na zuwa wurin yawo ne, akwai tufafin da zaka sa na bacci. Akwai tufafi iri iri da kana iya sawa.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo domin yanayin sanyi. An shiga lokacin sanyi yanzu, mutum da muna watan ɗaya ne yanayin sanyi a nan fannin Afirka takan juya, so bargo mai kyau in ka samu bargo mai kyau ka kwanta da bargo mai kyau, sanyi ba zai shiga jikinka ba. In kuma ka bar kanka ba ka samu ka rufe da bargo ba, wani yanayi ne kuma na sanyi za ka samu ka shiga da gaskiya in ba ka yi hankali ba, za ka samu matsala.

Wane malami ka ke fi so? To, ina son kowane malami. Ban da malamin da na fi so sosai, kowane malami ne nake so. Domin malamin da ba ka so akwai illa sosai. Yana iya yiwuwa abin da zai koyar da kai ma ba za ka fahimta sosai ba domin ka nuna mishi kiyayya ko kuma ka nuna mashi ba ka son shi. So kowane malami ni ke so.

Wani lokaci na shekara kake fi so? Ina son watan goma sha biyu domin lokacin hutu ne. Ina son wuraren watan goma sha biyu, waton lokacin haihuwan Yesu Kiristi. Shi ne lokacin da nike so na shekara. Waton ƙarshen shekara. Akwai yawan yawancin kyauta lokacin, akwai biki sosai lokacin ƙarshen shekara, wato watan goma sha biyu. Akwai hutu sosai. Zaka iya zuwa ka haɗu da ƴan'uwanka. Zaka iya zuwa ku gaisa da mutane iri-iri, abokananka da ka yi kwana biyu ma ba ka same su ba, ba ka haɗu da su ba. A ta wurin ƙarshen shekara kowa ya dawo hutu, za ku iya haɗuwa, ku huta, ku yi taɗi, ku zauna, ku yi labari. Kuma a cikin wannan lokacin ƙarshen shekara ɗin, domin yanayin hutu akan samu aure-aure da biki iri-iri da za ka iya zuwa da abokananka ko kuma da iyalinka.

Wani app kake amfani da shi domin sakonni? Yawanci lokaci app da nake amfani da sakonni shine Facebook. Ina amfani da Facebook, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Telegram kuma ina amfani da Twitter wato X kenan. Amma na fi son amfani da Facebook domin Facebook za ka iya tura ma mutum ɗaya sako kuma za ka iya tura ma mutane da yawa sako kuma za ka iya sa abu a cikin post ɗinka domin kowa ya gani.

Yaya unguwarku take? Unguwarmu tana nan zaman lafiya. Babu takura a unguwarmu, babu yawancin hayaniya a unguwarmu. Kuma a cikin unguwarmu ɗin nan akwai zaman lafiya. Ba mu da hayaniya, ba mu da takura. Cikin unguwar mu akwai zaman lafiya. Ana kuma kasuwanci sosai. Duk abin da kake so ka siya zaka iya samowa ba tare da ka je da nisa ba.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar na mai albarka shine lamba bakwai. Na so lamba mai albarka lamba bakwai, domin lamba bakwai ya nuna cikawan abubuwa. Kuma bacin haka lamba bakwai, ya nuna ce wa lamba ne sosai mai albarka sosai. Na fi son lamba a ciki lambar duka gaba ɗaya daga ɗaya zuwa goma. Na fi son lamba bakwai. Lambar da na so kuma bayan lamba bakwai shine lamba biyar. Bayan lamba domin lamba biyar tambarin jinkai ne. Sannan ina son lamba uku, ina son lamba ɗaya kuma.

Kana jin kukan zaka zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Domin inda nike akwai kaji, akwai zakara da yawa a nan gurin. Akwai zakaran maƙwabci na wanda ko wani safe za ka ji ya tashi ya yi cara da safe. Maganan kuka ba kuka ake ce ba cara ake ce na zakara. Yi amfani da wannan kalma kuka ba Hausa ba ce sosai. Asalin Hausa akan ce cara ne, caran zakara.

Kana cije farce? A'a, bana cije farce. Ba shi da kyau. Domin cije farce akwai datti a cikin farcenka. A'a, ba shi da kyau cije farce. Cije farce yana sa datti, akwai cuta kuma bacin haka nan kana cije farce, farcenka zai dinga shiga ciki har za ka iya zo ka ji ma kanka ciwo. Kuma a bacin dattin da akwai datti da take cikin farcenka da za ta iya shiga a cikin bakinka sannan kuma ta samu hanya ta shiga cikin zuwa cikinka ta ja maka illa kamar gudawa da wa'yansu abubuwa da zai ja maka rashin lafiya.

Tambaya ake, kana son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wurare masu hayaniya. Domin wurare masu hayaniya bazaka iya yin tunani ba, bazaka ma iya samun hutawa ba. Ba za ka iya tunani da kyau ba. Ba za ka iya bacci ba. Wurare da akwai hayaniya sosai badaka samu sukuni ba ba za ka iya yin karatu ba. In ma kana son ka yi magana da wani, ba za ka iya samun ka yi magana da mutane ba sosai. Domin hayaniyan wasu mutane.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata a nan takan kai dubu goma zuwa dubu goma sha biyar ko dubu ashirin. Amma a nan yawancin lokaci dubu goma ne muke biya kuɗin lantarki.

Kana cimma manufar talla tallace-tallace? Eh, ina ci manufar tallace-tallace. Tallace-tallace yana da kyau ai. Domin in baka yi talla ba, ya za ka yi ka samu kwastomomi da za su zo su saya jarin ka? Tallace-tallace yana da kyau sosai. Domin in ka yi tallace-tallace, za ka samu wayanda za su zo su saya. Ko ma menene kake sayarwa, ko gidaje ne sai kake sayarwa sai ka yi talli. In ma shagogi kake da shi da ka sassa abubuwa a ciki, dole ka yi tallan shi. Talla yanzu haka ba sai ka ɗauka a kai kana talla ba. Talla yanzu haka yawancin lokaci a yanar gizo ake yin talla. Kaman wurare kaman Facebook, kaman wurare kaman WhatsApp Marketplace, kaman wurare kaman Telegram, kaman wurare kaman Twitter. Ana bala'in matukar talla sosai a wurin. In ka je wurare ko platform da ake kiransu kaman Facebook za ka ga ana ta tallace-tallace sosai a gurin. Kuma wannan yana kawo wa kwastomomi sosai ba kaɗan ba.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Awa shida ko kuma zuwa awa goma. Ina kallon awa waya na. Awowi goma sha shida ko goma. Na kan kalla wayana sosai indai bana bacci to na fara kallon waya kenan.

Sau nawa kake yanka farce? A wata ɗaya nakan yanka farce sau uku zuwa sau huɗu. A wata ɗaya wato acikin kwana talatin ina yanke farce sau uku zuwa sau huɗu. Ya danganta saman lokaci.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi jakar ku ta kuɗi? Eh, akwai launi ta kuɗi. Yawancin launi ta kuɗi da muna da shi a jakar mu, launi ne na mutum mai matunci ko kuma launi ne na mutum wanda ya yi shugabanci da.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace. Domin a nan gurin samun kalanzir ko kuma samun wutar lantarki domin ka yi girki da shi yana da matuƙar wuya. Sabili da haka wuta ta itace ita muke amfani da shi muyi girki da ita muke amfani da shi ta wurin yin burodi, da ita muke amfani da shi taurin tafasa ruwan wanka ko kuma taurin tafasa magani. Wutar itace muke yi amfani da shi.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina amfani da kwamfuta sosai. Kwamfuta yakan taimaka ka samu yin aiki a cikin sauƙi, ɓacin kuma a cikin sauƙi. Yakan sa aikinka ya zo da wuri ba tare da ɓatan lokaci ba, ba tare da sai ka ɗauka lokaci mai tsanani ba. Kana kokari kayi abu aikin kwamfuta nasa aiki sauri kuma yakansa aiki yazo a cikin sauƙi. Sabilida haka eh ina amfani da kwamfuta kuma na daɗe ma nake amfani da kwamfuta. Kuma kwamfuta na ragewa kowa ya koya. In ka koya kwamfuta akwai abubuwa da yawa da aiki daban daban a wurare da za ka iya yi domin ka iya kwamfuta. In kuma ka ƙware kwamfuta akwai wuraren yanayin samun kuɗi da zaka samu ta wurin aiki da kwamfuta.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? A'a, lokacin hutu ai nakan huta ne a gida, in yi ta bacci, abina ina kwance ba tare da na ji ko ina ba. Ko kuma wani lokaci indai ina da kudi nna kanje in ziyara kaje ka duba yan uwanka ka ziyarce su sannan ka dawo.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Muna, ina da dangantakar da abokan aiki sosai. Dangantakar na da abokan aiki yana da kyau sosai. Mu kan yi magana, mu gaisa, mu zauna, mu yi hira, mu yi taɗi. Ba tare da an samu gurbataccen labari ba, ba tare da kuma an samu maganganu marar daɗi ba. Muna da dangantakar a wurin aiki mai kyau.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina son cin abincin titi. Domin yana da sauƙi kuma zaka iya same shi sosai kusan kowanne titi in ka bi zaka iya samun abincin nan. Bacin haka nan ba shi da tsada sosai, yana da sauƙi. Da ɗan kuɗin ka kalilan za ka iya samun abincin nan ka ci ka biya ma kanka bukata.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubi guda uku muke da su a gida. Akwai guda ɗaya a falo, akwai guda ɗaya a cikin mawanka, akwai guda ɗaya kuma a wurin cin abinci. Guda uku muke da shi.

Wane lokaci na rana kake fiso? Na fi so sha biyu na rana domin a lokacin ne za ka iya nema abinci ka ci in ma kana azumi. A cikin lokacin ne kuma za ka iya ɗan samu lokaci ka huta ma in ma kana wurin aiki ne ka san cewa ka riga ka ci rabin rana ko. So ka tambaye ni wane lokaci na ke so, na fi so a cikin rana na fi so sha biyu na rana.

Me kake yi da ragowar abinci? Nakan ajiye shi inci anjuma, ko kuma nakan bama yara masu roko abinci, ko kuma nakan ɗauka in bama dabba abinci kamar kare ko kuma ƙyanwa. Basu ragowar abinci.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, tana daidaita haske da kanta. Ta daidaita haske da kanta ya kan taimaka wurin rage yin amfani da ƙarfin wayanka. In ka ɓatta ba tare da haka ba, za ta rage jan maka wuta sosai.

Sau nawa kake rubuta rahoto? So biyu, nike rubuta rahoto so biyu, nike rubuta rahoto. Ran Litinin da ran Asabar nike rubuta rahoto. Ran Litinin rahoto na abin da kake so ka yi a cikin wannan satin, ran Asabar kuma rahoto abin da ka yi a cikin satin gabaki ɗaya da wanda ba ka yi ba da wanda za ka yi a cikin sati mai zuwa.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Aiki amma ba aikin da za a biya ni kuɗi ba. Aiki na kaina ne nake magana, nake yi lokaci bayan na tashi daga wurin aiki. So tambayan nan naka. Bayan na tashi daga aiki nakan samu aikin da nake yi. Domin in koyar da kaina kuma in horantar da kaina ta inda hanyar da ya kamata.

Sau nawa kake share kura? Da safe, da rana, da dare. Domin yanayin abubuwa da yake hura kur. Da safe, da rana, da dare, sau uku.

Kana fi son kofi ko shayi? Na fi son shayi. Kofi yana hana bacci, shayi yana sa ƙarfi kuma yana gyara fata kuma yana taimake mutum, mutum ya zauna ba tare da yayi bacci ba zaka iya yin aiki bayan ka sha shayi. Kofi kuma yana sa mutum bacci, yana hana mutum bacci, ba zaka iya bacci ba kuma yana da abin da ake kira caffeine da abin da bature yake kira caffeine a ciki, so yana da, bashi da kyau a jiki amma shayi yana da kyau.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? Ima san yayan dalbejiya, ina san gwanda ina san yayan mangura sosai yana da daɗi sosai kamar 'ya'yan ayaba. Itace ne mai kyau a fi so.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta wurin ba su shawara mai kyau, ta wurin yi musu addu'a inda ya kamata, ta wurin ba su kuɗi da gudumowarwa, ta wurin ba su abinci da ta wurin taimake su da aikin da suna bukata.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta so hanyar koyar yadda ake amfani da sabobin shirye-shiryen kwamfuta. Ta hanyar ne kan taimake ni in gane yi amfani da shi domin in ci manufar na.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci domin citta na ƙo da kyau. Citta na da kyau ta wurin taimake ka domin kai cikin ka ya iya nika abinci. Ka san citta na da zafi sosai, so citta ma akan haɗa shi da barkono domin ya ba ka damar cin abinci sosai ba tare da sai ka yi amai ba. Citta kuma yana nan da kyau ta wurin sa marmarin cin abinci sosai. So eh, amsar ka eh ne. Ina cin citta a cikin abinci sosai.

Menene abinda kake tunawa daga yaro? Ina tuna lokacin da ina yaro ina tuna zuwa makaranta, ina tuna wanka cikin ruwa, ina tuna zuwa yawo kuma da wasa a karkashin wata. Ina tuna kuma tatsuniya da ana bamu lokacin da muna yara kuma ina tuna wasa ƙwallon ƙafa da muke yi.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina yin abin da ake kira motsa jiki. Zaka je filin kwallo, ka yi gudaje gudu sosai, guje guje sosai domin ka motsa jiki. Kuma akwai abubuwa da yawa da bai kamata ka ci ba wanda yake soyayye ba shi da kyau. Kuma kaman biredi, biredi ma ba shi da kyau a jiki sosai domin yana da zaki, yana da yawan sugar sosai. Ba shi da kyau a jiki. Kuma akwai abubuwan shaye shaye da ya kamata ba za ka sha ba domin yana ɓata jiki.

Kana fin son hawan matakala ko lift? Na fi son hawan matakala. Domin hawan matakala yana saka ka motsa jiki kuma za ka gane cewa yana sa ka kafanka ƙarfi. Za ka gane cewa bayan ka hau ka sauka ta wurin amfani da matakala, za ka gan kullum kana gina jikinka ne.

Kana yin barci da rana? Sosai, ina yin bacci da rana. Bacci da rana yana da kyau domin yana sa ka huta kuma karfinka ya dawo nan da nan. Ba tare da ka ɓata lokaci ba in ka yi bacci da rana ka tashi za ka ji ƙarfinka ya dawo kuma imma karatu ne za ka yi, za ka gan cewa kana fahimtar abun da ana koyar da kai.

Kana tara tsabbar kuɗi? Sabar kuɗi, eh ina tara sabar kuɗi sosai. Ina tarawa sabar kuɗi, wanda zanyi amfani da shi amma ba da yawa ba sosai. Daidai iya gwargwado, wanda dai na san zanyi amfani da shi, shine nike tarawa domin amfani da shi. Wanda ba zanyi amfani da shi ba, bana tarawa.

Wane irin tufafi kake fi so? Ina son tufafi da zan sa da ba zan takura ma kaina ba. Tufafin ana kiranshi sport wear. Shi nake fi so wanda zan sa ba zan takura ma jikina ba. Zan iya tafiya, zan iya gudu, zan iya tsalle, zan iya kwance, zan iya tashi, zan iya juyawa. Shi ake kira da sport wear. Shi ne mafi muhimmancin tufafi da na fi so.

Wane irin burodi kake fi so? Ni bana son burodi. Burodi na ɓata jiki. Imma zan ci biredi. Akwai burodi wanda ake amfani da ridi a yi shi, to irin wannan biredi din shi yake ɗan fi kyau ya gyara jiki. Amma biredin da za a yi amfani da fulawa a yi amfani da shi ba shi da kyau a jiki. Yana kawo illa matuƙa domin yawan siga da yake da shi a ciki. Yana tada siga na jiki sosai.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa kullum. In zan fita in je wurin aiki nakan sa safa domin ya taimake ya rufe mini ƙafaɗina. Kafin in sa takalmi nakan sa safa kullum, amma zanyi bacci domin sanyi nakan sa safa domin in tsare ƙafana daga sanyi. Sa safa kullum yana da kyau sosai, yana sa fatan ka ya yi haske, yakan sa ƙafan ka kar ya yi datti da wuri.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ina yin ciniki a kasuwa sosai. Domin na kan sayar da abunda mutane suna so su ci ko wane lokaci. Dan lokacin da ka fita da safe ka bude shago, zaka samu kwastomomi da zaka sayar musu da kaya ka yi ciniki sosai.

Kana sanya bel kullum? Eh, ina sanya bel kullum a wando na domin in riƙe wando na sosai. Sa bel nada ƙyau domin zai taimake ka wandanka ya tsaya a inda ya kamata.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Domin yana da kyau in je inda zan je, a kan lokaci ba tare da na ɓata lokaci ba. Tafiya da sauri kuma wani hanyar motsa jiki ne sosai bansan inda muke ba, ka zauna acikin nepe ciki.

Kana raba abincin ku da mutane sosai? Ina raba, eh ina raba abinci da mutane. Na kan ba ma mutane abinci, in na dafa abinci wanda zai ci ya ci, wanda ba zai ci ba shi. Shi ke nan. Amma ko yau ma na raba abinci, na ba ma wanda abokina abinci na ya ci kuma ya ce ya gode sosai.

Kana da sa hannu a sakoninku? Eh, ina da sa hannu a sakoninmu. Domin aikin da nakeyi yakamata indinga sa hannu a cikin sokonni in baka sa hannu a cikin sakonni ba, ya nuna da cewa baka yarda a tura sakon ba ko kuma an tura sakon ba tare da saninka ba. Sabili da haka, eh, sa hannu a sakonnin mu yana da kyau.

Wane fure kake fi so? Ina fi son wannan horon da ake kiransa hibiscus. Wannan horon jeji ne, yana da bala'in kyau sosai, bacin kuma yana da bala'in kyau sosai. Ana iya shan shi, ana iya tafasa shi kuma a haɗa shi da sinadarin shuga a mai da shi abin sha kuma yana gyara jiki, yana wanke ciki kuma sosai.

Yaya kake tafa? Ina tafa sosai bada wasa ba. Ko wanne lokaci nakan samu in tafa. Don lokacin da nake tafawa, nakan tafa da hannuna, tafa da juye, tafa mu tsaya magana. Ko wanne lokaci tafawa.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare misalin karfe bakwai zuwa karfe takwas in na ci da sauri. Amma wani lokaci in na yi latti na kan ci har zuwa ƙarfe goma sha ɗaya na dare, nakan ci abinci.

Kana yin harsashi lokacin barci, eh, ina yin harsashi lokacin barci. Wani lokaci, ba kowane lokaci ba. Wani lokaci in ka gaji sosai ko kuma haka, akwai wasannin fina-finai da ka kalla yawanci lokacin to wannan shima ma yakan same mutum har ka koma kana harsashi a wurin lokacin barci.

Wane launi ne labulenku suke? Launin labulen mu fari ne da baki. Launin labulen mu fari ne da baki. Fari a sama, baki a ƙasa da kuma da gefe-gefe akwai farin launi sosai a labulen.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa kwai tawurin tafa sashi ka samu ruwa ka sa a cikin tukunya, sannan ka ɗauka ƙwai ɗin ka sa shi a ciki. Ka tafasa shi na minti goma sha biyar. Bayan ka tafasa shi na minti goma sha biyar zuwa minti ashirin sai ka cire shi ka sa a ruwan sanyi kafin ka ɓare ka ci.

A'a, ba na son abinci mai yaji. Domin abinci mai yaji sosai babu kyau. Yana sa cikinka ya murɗa, ya sa cikinka ya yi ta juyawa ko kuma ya zo ya ɓata maka ciki. Ba na so abinci mai yaji.

Yaya kake kula da gashin ku? Da wurin haski. Banada lokacin da zan kula da gashina, gwanda inje inyi haski. Kuma ka wankeshi da ruwa da sabulu. Ka samu ka wanke shi da ruwa da sabulu. Ba cin ka wanke shi da ruwa da sabulu, ka yi haski sai ka nima man shafawa na kai ka shafa.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ta wurin zauna kasasanta da wanda ya kawo maka damuwan, ko kuma ta wurin kai damuwanka zuwa ga oganenka na gaba, wa yan da su ne suna nan gaba da kai a wurin aiki.

Yaushe kake fara aiki kullum? Karfe takwas na safe muke fara aiki kullum. In ka yi latti sosai to ka san ka zo lokacin da yawuce karfe takwas zuwa karfe tara ka yi latti. Amma da safe karfe takwas muke fara aiki kullum.

Wani irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai na gwanda da mai na wanda abun da ake kira petroleum jelly shi ne nake amfani da shi mai na gwanda, na sinadarin gwanda yana da kyau sosai, yana gyara jiki sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar tsiri? Nakan kiyaye kalmar sirri ta wurin goyyowa. Ba tare da na gaya ma wani ba lokacin taɗi. Nakan rubuta abubuwan da ba na so in gaya wa wani, sai in ajiye shi a inda mutum ba zai iya samu ba. Ka ga na ɓoye sirri?

Yaya kake neman izinin hutu? Neman izinin hutu, mukan nema ne ta wurin rubutawa. Za ka rubuta zuwa oganenka da cewa kana bukata a ba ka hutu na shekaran nan. To kuma za su duba in ka cancanta a baka hutu, sai a su sa maka hannu a cikin takarda.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Yana da kyau domin in kana da yanar gizo da kake amfani da ajiya waya, zai zo maka da sauƙi duk lokacin da kake buƙatan wannan ajiyar zaka iya je kaje ka cire shi ko ka ɓatar da wayarka ne.

Wane irin wasa kake yi a waje? Ina wasan kwallo ina wasan draft, ina wasan volleyball, ina wasan lawn tennis, akwai wasan snooker, akwai wasan basketball.

Yaushe kake cajin wayarka? Cajin wayarka yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayar na da safe ko da dare ya danganta lokacin da wayan ta sauka. In caji ta sauka dole ne in jan sa caji.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki shine mun samu sabon kamfani wanda za mu ringa aiki da ita. Za mu zama wa wanda za su ringa ɗauke ma'aikatan kamfanin nan zuwa wurare daban-daban. Ta haka za mu samo abun biyan bukata. Ta haka kamfanin za ta samu kuɗi ita ma sosai.

Yaya jadawalin aikinku yake? Aikinmu ba wani aiki mai wuya bane sosai amma aikin da yake bukata ƙwoƙwolwa ba ne sosai kuma aiki da yake bukata wanda baya da tunani da wa'yansu abubuwa yanayin lokacin da yake aiki. Yana bukata wanda zai zauna mai natsuwa ya yi aiki kuma yana bukata wanda zai yi aiki da ƙarfin shi sosai.

Yaya kake jira a layi? Nakan jira a layi ba ka da wani nayi. Dolene kajira a layi in ma a tsaye ne. Dole ka tsaya ba sai kayan ka layi ba. In kayan ka layi akwai doka. To, duk lokacin da ka je ka ga layi ko kana cikin mota ne ko a gidan mai ne ko a ina ne ka je, dole ka tsaya a layi har a kai lokacin ka ba tare da ka tsallake layi ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa duk lokacin da nake bukata kaya ko wani abu. In zan sayayya abin da zan saya in baya nan dole ne in je kasuwa. Zan iya zuwa kasuwa kowane lokaci, muddin na ga ina buƙatan kaya. Da babu anan, dole in je kasuwa in je in siya.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan waya na a gallery dina bana kaisu ko ina. Ko kuma wani lokaci nakan samu memory card ina in saka shi a cikin memory card ina. Amma in ka bude wayar ka duba gallery za ka ga duka hotunan ina a ciki.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma guda huɗu nake da su, takalma guda huɗu. Kuma duka takalma ina baƙake ne, domin baƙin takalma za ka iya sashi da kowane kaya ba tare da ka ɓata ma kanka kayan da ka sa ba.

Yaya kake jin ha-hayaniya? Bana son hayaniya kuma bana so in ji hayaniya. Duk lokacin da na gan wuri akwai hayaniya, na kan tashi in bar gurin ba tare da na tsaya na yi ta jin hayaniyar ba.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? A, ina kare wayana daga ƙwayar cuta ta wurin hanyar duba abubuwan da nake karba zuwa cikin wayar na. Ba kome ba ne za ka iya saka a ciki.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da abin da bature yake kira medicated soap nake amfani da shi, wanda yana taimake ka domin ƙwayar cuta ba za ta shiga jikin ka ba in kuma zaka yi wanka, zaka yi wanka da sabulu mai kyau sosai wanda muke kiranta medicated domin ka wanke jikinka sosai.

Kana iya tsalle igiya? Tabbas ina iya tsalle igiya. Eh, ina iya tsalle igiya. Na saba tsalle tun ina yaro sosai. Tsalle ba sabon abu ba ne. Tsalle fannin motsa jiki ne sosai kuma tsalle ya nuna da cewa yana da kyau domin jikinka ya zauna a cikin lafiya sosai.

Menene abincin da kake fi so? Na fi so abincin da ake kira fate. Fate ita ce abinci na gargajiya da yare na tana yi, kuma tana ana yin ta da ganyen ne, an yi ta kuma da aca. Yana gyara jiki kuma yana koshiyar da mutum sosai.

Wa yake kakkafa maka baya? Babu wanda yake kakkafa mun baya na gaji haka kawai nake zuwa in kwanta a bina da safe in na tashi lokaci sanyin ji. Baya na ya wurgur ga baki ɗaya ba tare da wani ya za kakkafa mani baya ba.

Yaya dangantakarka da makwabta take? Dangantakana da makwabtana suna da kyau. Bana faɗa da maƙwabtana, bana yin gulma da maƙwabtana, kuma bana kulla makirci da maƙwabtana. Dangantaka ɗina da maƙwabtana yana da kyau.

Yaya kake magance kokekoke? Yawancin lokacin magance kokekoke shine ka bar gurin. Ka ce ka ce ba ka so, ba ruwan ka. In an zo maka da maganganun da bai kamata ba sai ka ce ma mutumin gaskiya kai ba za ka iya wannan maganan ba ko kuma ku canza labari. Ba tare da ka ci gaba da sauraron mutum ba ya ci gaba da kokekoke nashi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Nakan ɗauka waya na ne kawai in shiga abun da Bature yake kira social media, in duba abubuwan da ake ciki, in karanta labarai ko kuma wani lokaci in buɗe in karanta finafi-- in yi kallon waya fina-finai a waya na kafin in yi barci. Amma nakan yi addu'a kafin in yi barci.

Menene abincin da kake ci da safiya? Da safiya yawancin lokaci bana cin abinci. Amma in babu abun da na fi so in ci da safiya, nakan sha koko da suga. Na samu koko da suga na sha ba tare da na sa biredi ba ko koko da ƙosai da safe.

Wane irin kyauta kake so bayarwa? Ina son bayar da kyautar kaya, sawa ina son bayar da kyautar kuɗi, ina son bayar da kyautar abinci nike bawa da wa.

Ah ah banason sa kendir a gida ba na kunna kyandir a gida domin kyandir na iya sa gobara, yana iya sa wuta ya kama gida ko kuma ya ƙone gida. Wutan kyandir ba shi da kyau.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki domin zafi. In lokacin zafi ya yi ka kunna fanka, sai ka tarar da cewa fankar ya taimake ka, ya hura maka iska sosai ka samu sauƙin zafi. Eh, muna da fanka a rufin ɗaki har guda biyu.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci sosai. Yawancin lokaci inna tafi kasuwanci da safe. Nakan dawo da rana in huta, sai in koma can da yamma. Wani lokaci na kan je kasuwancin na, in je in dawo, in siyo abubuwan da ya kamata in siya.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare akwai kyau. Kallon wata da dare yana da manufar kyau sosai. Domin in ka kalla wata da dare za ka gode wa Allah ka gan yanayin halitta Allah, ka gan yanayin inda duniya gabaki daya take.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane sosai. Ba ni da matsaloli da mutane. Duk lokacin da na sami mutum, nakan gaisa mu gaisa sosai, muyi al'amura sosai da mutum. Ba tare da ɓatan lokaci ba, ba tare da ɓacin rai ba.

Yaya kake jurewa zafi? Nakan je in yi wanka. Bayan nayi wanka, nakan bude kofa, in bude windo kuma in samu ruwan sanyi daga firiji, in sha ko kuma in kunna fanka sabili da ya hura ne.

Kana son kallon faduwar rana? Eh, ina son kallon faduwar rana yana da kyau sosai. Zaka ga lokacin rana ya koma ya zama kaman ja haka, zaka gan kamar rana yana taɓa ƙasa. Yana da matukar kyau da sha'awa na kallo.

Kana koyon wata yare? Eh ina koyan wata yare. Ya kamata kowa ya koyi wata yare ba dai ance ma mutum ba amma ya kamata ka koyi wata yare. Sabili da haka eh ni ina koyan wata yare, in haɗa da wanda na sani.

Kana kuka lokacin yanka albasa. Wannan ansan da zan baka shine eh, albasa in ta shiga idonka. Dole ne hawaye su fita maka a ido. Duk lokacin da kana yanka albasa, za ka tarar da cewa hawaye suna fitar maka daga ido.

Kana zama kan, gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa. Yawancin lokaci, za ka samu ka zauna da kyau, bayan ka kuma ba zai lankwashe ba, sabili da haka ba za ka ji zafi ba. Amma in ba ka saba, zama a gwiwa ba, lokacin da ka zauna ko minti ɗaya ko minti biyu ba za ka kai ba, za ka ji gwiwan ka ya fara ma zafi, ko kuma ka gaji.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. A cikin ɗaki nike kwana ba na kwana a waje. A cikin ɗaki nike kwana. Eh, ina kwana a ciki.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Inna kamubda mura nakan sayi maganin mura ada insha amma yanzu na kan samo ruwan zafi ne. In sa ruwan zafi a kofi sannan in sa shi kusa da hanci ina, in dinga shakan zafi har zuwa kwakwalwa na sabili don in samu hancina ya buɗe kuma muran ya sauka. In samu sauki.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Na riga na gaya maka cewa fate ne ni ke so. Fate abincin gargajiya ne sosai, mai matukar daɗi, mai matukar gyara jiki, mai matukar sinadari da ƙamshi sosai wanda in ka ji za ka so ka ci sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ɗakin zama ina son yayi haske. Eh, ɗakin bacci bana so yayi haske domin lokacin ɗakin bacci ba lokacin da zaka so haske bane. Haske na iya hana ka bacci sosai. Domin in akwai haske, muddin ka buɗe idonka zaka tarar da cewa ba ka iya koma bacci da wuri. Amma in ka bar ɗakin ka da za ka yi bacci ba tare da haske sosai ba, in ka shiga bacci ba zai wuyan kwashe ka ba kuma ba ra ka yi wuyan jin bacci ya ɗauke ka ba a lokacin. Sabi da haka ina son ɗakina na wurin zama da rana wanda ba na bacci ba, ina son shi da ɗan haske sosai. Amma ɗakin da na san cewa ɗakin na kwana ne zan yi bacci a wurin nan to bana son shi da haske sosai sabili da in na tashi na juya, ko na je nayi fitsari. Zan iya zo in kwanta ba tare da hasken ɗakin ya haska mun ido ba, ya sa ni na ji wani iri.

Kana bada shawara a aiki? E. Magananka gaskiya ne ina ba da shawara a aiki. In akwai damuwa a wurin aiki ko kuma akwai abun da ya kamata a gyara a cikin wurin aiki, dole ne ka ba da shawara ka nuna ga inda ya kamata a yi wannan gyara ɗin. A matsayin gudumawarka ne wancan.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai. Aa wani lokaci nakan je da latti wani lokaci in je wurin aiki dai dai amma a'a, ba na zuwa aiki lokaci daidai. Yawancin lokuta mutum yakan zo da sauri ko kuma wani lokaci ka samu ka yi latti sabilida yanayin mota, samun mota ba da wuri ba wani lokaci.

Wani aikin gida kake yi kullun? Aikin gida da nake yin kullum ya fara daga shara, wanke-wanke, gyara gado, wanke kayan sawa da yin iron da dutsen guga. Wa'yannan sune aiki da nake yi kullun aikin gida har ma da dafa abinci.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Yawancin lokaci mukan yi biki mu dafa abinci muci mu sa waka muyi rawa. Wani lokaci kuma mukan fita muje gidan cin abinci ko gidan fim ko gidan kallo mu zauna muyi kallo mu ci abinci.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? A ƙarshen mako nakan shirya in yi bacci, in ɗauka lokacin in huta kuma in gyara ɗaki, in yi share-share in tabbatar da cewa na gyara ɗaki, duk ƙura da gyare-gyaren da bai yi ba sai in ƙara gyarawa.

Wane gidan abinci kake fi so? Ina son gidan abinci na cikin gari ko kuma gidan abinci na gefen titi. Wannan yana da sauƙi kuma yana da daɗi sosai. Kuma za ka iya samun wanda ka sani a wurin. Ku yi taɗi sosai.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri. Yin rubutu da sauri yana da kyau. Kuma in ka iya rubutu da sauri za ka iya ana magana a cikin aji kana rubutu ba tare da ka zo daga baya kana ɓata lokacin ka ba. Za ka yi wannan a jami'a?

Yaushe kake farkawa kullum? Karfe takwas, karfe takwas, karfe bakwai, karfe shida. A cikin wayannan lokaci ni ke farkawa kullum. Karfe shida in za ni aiki, karfe bakwai in za ni motsa jiki, karfe takwas in ba za ni ko ina ba.

Sau nawa kake goga hakora? Sau biyu nake goga haƙora. Kan goga haƙora da safe, in na tashi daga barci, dara da yamman dare, yauwa kafin ka yi barci, bayan ka yi wanka sai ka goga haƙora, bayan ka ci abincin dare.

Kana iya rera waƙa? Na iya rera waƙa sosai. Duk lokacin da naji wakan da yashiga min rai naji dadinshi. Nakan rera shi. Eh, na iya rera waƙa. Waƙoƙi iri-iri kala-kala.

Eh, na iya dafa abinci sosai. Na dafa abinci a gida, na dafa abinci a makaranta, na dafa abinci ma kaina, na dafa abinci ma mutane, so na iya dafa abinci sosai.

Me kake saya daga kasuwa? Na siya takalmi, na siya riga, na siya takadda, na siya abinci, na siya abubuwa da dama da yawa.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Nakan mai tabbatar da cewa sune suna nan a cikin lamba ta ɗaya a cikin takarda na abubuwan da nake so in yi. Nakan sa su lamba ta ɗaya domin su ne mafi muhimmanci sosai mani.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Bayan minti goma sha biyar ko minti talatin, yaka mata ka duba saƙonni ko akwai sabon saƙo da ya shigo. In babu sai ka bari amma bayan minti talatin ne ake duba saƙonni.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikin mu yana da daɗin aiki babu hayaniya babu surutu. Kuma ga abokanan aiki masu kyau masu hankali. Kuma masu son mutane.

Kana karatu kafin kwana? Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin kwana. Yana da kyau sosai. Domin zai iya taimake ka zuwa mafalki ka kai mafalki mai kyau.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi ina so miya mai zafi, mai zafi nake so. Bana so mai sanyi. Miya mai zafi ne nafiso a bani in ci abinci dashi a kowani lokaci.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ta wurin nazari, ta wurin rubuta matsaloli zuwa oganinka, zaka iya rubuta shi ka bayyana abubuwan da yake damunka. Inde abubuwan game da aiki ne, za'a rubuto maka baya, a nema sulhu. Dangane da wannan matsalolin.

Yaya ka ke haduwa da abokan ciniki na kan hadu da abokan ciniki a wurin aiki, na kan hadu da su a kasuwa, na kan hadu da su a titi, na kan hadu da su a masujada, na kan hadu da su a wurin kallon fim, na kan hadu da su a wurin kallon kwallo a wurare daban-daban.

Kana iya kunna wuta? Eh, na iya kunna wuta sosai. Ya danganta wane wuta kake magana. Wutan gas kake magana ko wutar itace kake magana? In wutar itace ne na iya kunna ko kuma wutan gawayi kake magana shi ma ma na iya kunna wa.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, bana rabawa. Nakan bari domin bani da abin ɓoyewa sosai da zan ce ina rabawa ka wani ya zo ya gani. Bani da ma lokacin da zan dinga rabawa.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Na asabar da dare ko kuma da safe nake wanke wanke kayayyaki. Wannan lokacin yana da kyau domin ba surutai kuma babu takura sossai.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida kullum. Yawancin lokaci zaka je ka siya jarida a gefen titi guda ɗaya ko guda biyu. Akwai jarida wanda muke kira local da zaka siya ka zo ka karanta, ka fahimta abinda yake faruwa a cikin ƙasa. A wurin ne zaka samu labari daban-daban na abinda ta faru a cikin ƙasa.

Yaya kake karɓar baƙo? A wannan ina karɓar baƙo da hannu bibbiyu. In baƙo ya zo, ka buɗe mashi ƙofa, ka gaishe shi. Kun gaisa, ka bashi guri ya zauna, ka bashi ruwa ya sha, ka bashi abinci ya ci, sai ka nuna mashi wanda zai yi wanka ya canza kaya.

Nawa matashin kake amfani da su? Nawa matashin da kake amfani da su? Guda biyar ne matashin da nake amfani da su. Ga baki ɗaya. Amma sai dai wannan turancinka kuwa hausanka bai cika ba.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nakan iya tafiya har zuwa ace kilomita guda shida nakan iya tafiya a rana ɗaya zuwa nisa. Kai wani lokaci zan iya kai kilomita goma sha biyu ma in yi tafiya jadadawa. Na taɓa yi har zuwa kilomita goma sha biyar har kilomita ashirin wani lokaci.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Rohoton ko akan zama da aka yi, ko akan jagora, ko rohoton akan abin da ya faru, duk ina iya gabatar da rohoto a kowane lokaci.

Kujeranka suna da daɗi. Kujerun ku suna da daɗi suma ma? Eh tabbas kujerun su suna da daɗi, suna da taushin zama in ka zauna ba zaka ma so ka tashi ba domin sukan riƙe bayan ka su tabbatar cewa wurin da kake jin zafi ma ya daina zafi.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Kuzari da safe ne na fi so. Na fi kuzari da safe. Domin da safe ka tashi daga bacci, kana ji da ƙarfinka sosai. Lokacin zaka iya guduwa daga nan har zuwa kilomita biyar ko kilomita uku ko kilomita huɗu zaka iya guduwa kaje ka dawo domin ka samu ƙarfi da safe.

Kana dabbabar gida? A'a, ba ni dabbabar gida. A'a, ba ni da komai. Ba aje ko kaza ba, ba aje kyanwa ba, ba aje kare ba, babu. Ba ni da shi.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To abokan ciniki nakan yi magana da su inda ya kamata. A hankali, a hankali haka dinga yin magana da su har su fahimce ka. Ba tare da hayaniya ba, ba tare da ɗaga murya ba. Haka za ka yi har ka yi ciniki.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar wurin sujada masujada. Ina son ziyartar yawancin lokaci wurin kallon dabbobi, namomin daji. Na fi so in dinga ziyartar irin wuraren, kuma ina son ziyartar wurin da ake nuna sababbin kere-kere sosai.

Sau nawa nike share gida? Sau uku a rana. Nakan share gida da safe, tunda gidan ba girma yake da shi ba. Nakan share da rana, nakan share gida kuma da yamma kamin in yi barci.

Kana, fi son fanka ko AC? Na fi son fanka. Domun fanka za ka iya rage guduwan shi ze hura ma iska. AC kuma yakan shiga cikin har ka shinka ne, ya maka zafi, yai sanyi ya shiga har cikin kashinka. Siyasa na fi son fanka. Fanka matukar mura ne amma AC, zai iya kawo maka limoniya sosai.